Eh rubutu na yana da kyau musamman ma idan zan yi shi a kan fefa mai layi layi takarda mai layi layi rubutuna na yin kyau sosai sosai.

Nafisa yana yin damina saboda lokacin waje yana yin kyau. Ruwa gobe ɗanyi rana ina son yana yin damina.

Muryana na da ƙarfi, namiji nake ba mace ba, muryana na da ƙarfi sosai, da ƙarfi nake magana. Idan kana daga nesa ma ne magana mutum zai iya jina.

Ba na amfani da ruwan rijiya saboda ban ma saba diban ruwan rijiya ba. Ban san ya ruwan rijiya ma yake ɗanɗanon shi yake ba. Ba na amfani da shi.

Abinda nake don ƙara aiki, ina yin duk wani abun da ya kamata, lokacin da ya kamata na tashi na yi aiki lokacin na ke tashi. In na gama sai in ɗan nemi Moni abubuwan da ba su cikin yanayin aiki na lokacin sai in ƙaƙara ɗanin yi su.

Inda nake yi takardun aikin na shine idan na dawo wasu suna cikin jaka wanda baran yi amfani da su ba kuma suna kan benci a ɗaki, wanda nake fita da su kuma suna cikin jaka na. Su daɗaɗɗi, biya su duk wanda na fita da shi zan ɗauke shi. So na wajen aiki kuma su suna nan a anjiye su yayinda ba za su taɓa ba.

Eh ina yin aiki bayan lokaci saboda zama shiru haka kawai ba wai daɗi yake mun ba nakan ɗanyi wasu ayyuka. Haka bayan na gama aiki na, zan share ɗakina, in wanke abun hawa na, tattara duk wani datti saboda ba na son ƙazanta.

Ina yin addu'a kullum da kullum, so ba a dadi Duk lokacin da buƙatar addu'a ta tashi ina yi, musamman ma lokacin da na yi sallah sau biyar a rana. Zan yi addu'a Allah ya ba ni abin da nake nema. Ina yin addu'a kullum da kullum, so ba a dadi.

Ina kwana a gado, kullum ina kwana a gado. Ran da ka ga na kwanta a ƙasa to na yi aiki. Na gaji ne jiki yana dan mun ciwo sai in kwanta a ƙasa shi ma ba har safiya ba ne. Zan tashi in koma kan gadona ne. Kwanciyar gado yafi daɗi akan kwanciyar ƙasa.

A kullum nakan share gida sau uku, da safe zan share gida, da rana zan share gida, da yamma zan share gida. Saboda yara idan sun yi wasa datti yakan sauka a cikin gida, shiyasa nake shara so uku.

A'a, ba na kunna WiFi a gida. Sai dai idan kaga na kunna wannan yaro gare ni cewa kunna masa, sai na kunna masa ya amfani da shi. Amma gida na ba WiFi, data kawai nake amfani da shi. Banida WiFi a gida. Sai dai wajen aiki idan na je na gani amfani da WiFi na wajen aiki.

Eh ina cin citta a cikin abinci In dai a kasa citta ina kokarin ci bai damu na. Wani lokacin ma na ga citta na kan ɗauka nama ne in bi da kuka. Kai ka ɗauka ƙasa a bakin ka ka sata nama ne ka tauna tukunna ka gane citta ne.

Eh to gaskiya ni bana sauraron rediyo. Na fi ganin labarai a waya ba ni jin rediyo gaskiya. Saboda lokaci na kan manta ma da akwai rediyo. Musamman a waya ma ace na kunna rediyo da hannuna. Gaskiya na kan siya waya har na rabu da ita ma ban taɓa kunna rediyo a cikinta ba, ban san yin rediyon da ita ba.

Wasan da nake yi a waje shine wasan ƙwallon ƙafa. Ina yin wasan ƙwallon ƙafa ne kuma nakan kalli wasan ƙwallon ƙafa. Ɗon ko anjima ma zan je in kalli wasan ƙwallon ƙafa. Wasan ƙwallon ƙafa nake yi a waje yana min daɗi, yana bani nishaɗi, yana ban farin ciki.

Ina karatu ƙafun na kwana. Zan ɗauki Alqur'ani in karanta ko kuma na ɗauki littattafan boko ko kuma na addini in karanta. Ina karatu ƙafun na kwana musamman ma a da amma ba yanzu ba ma ina yi.

Gidan abincin da na fi so shine Saje. Sunan wani gidan abinci a garin da nake da zama. Saje Restaurant abincin su yana ƙayatar da ni sosai sosai. Ina jin daɗin abincin su. Suna iya baƙin ƙokarin su wajen.

Muna da bokiti guda sama da goma sha a gida kuma duk ana amfani da su. Yara suna wanki, yara suna waye, bokitin wanka, bokitin yara daban. Muna da bokiti da yawa a gida saboda bukatun mu buƙatai sun tashi.